Yaya kake koyon pasaha sahu, ta hanyar yin shi cikin tsari da kuma yadda yakamata ayi shi?

Yaya kuke aiki tare da ƙungiya rarrabawa ake kowa yaje ya kama.

Kana son karanta littattafai? Eh inason kayan ta, na tarihi ma haka nafi son shi.

Kana son ajiye kaya yayi haske? Eh, ina so sosai. Kami ka shigo da ita.